Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Eh a gaskiya ni dai mutum ne da yafi kuzari da safe musamman ma bayan sallar asubah ɗin nan ina da kuzari sosai har zuwa farkon fitowar rana. A ƙalla tayi kamar hour biyu da fitowa to inada kuzari a wannan lokutan sosai.